Shayi da biredi nake ci kowane safiya, wani sa'a kuma in sha koko da waina. Sannan akeai wasu ranakun da ma gaba kiɗaya ba zan ci komi ba, zan bari sai da rana kafin nan in nema abin da zan ci. Amma idan na ji kamar tilas ne in ci abinci da safiya shayi nake nema in sha da biredi.

Na fi son shinkafa. Koda yake ba kullum na ke ci ba. Idan na ci shinkafa na kwanaki da yawa sai in nema in ci tuwo. Domin cin shinkafa haka kawai yana fita kai na, sai in nemi tuwo da miyan taushe ko miyan kuka dai in ci. Kafin nan in koma in cigaba da cin shinkafa na. Amma lallai gaskiya na fi son cin shinkafa. Mafi yawa ina dafa shinkafa ko fari ko kuma in dafa wara duk dai yanda ya kama mun rai.

Ina yawan cajin wayata, daddare domin sau ɗaya nake cajin waya a rana. Idan nayi caji daddare, daga safe har yamma dai sai in amfani da wayan domin batirin wayana na rike caji sosai, na awowi da yawa. In hakan ya faru, bana tadda hankalina, zan bari sai cikin dare idan zenyi bacci sai samu, in sa wayan a ca,

Eh na iya tuƙa mota. Na koyi mota 2015 lokacin ina bautar ƙasa a inda nake koyarwa. A wajen na gamu da wani abokina ana kiranshi Muhammad, yana da mota shi ya koya mun tuƙa mota. Da na bar can na dawo Zaria nake karatu ina da abokin da kuma yana da mota a wajen na samu na ƙware tuƙa mota sosai har na samu licensing tuƙa mota. Da yanzu ba inda a, a Najeriya ba zan iya je da mota ba. Bana jin tsoro. Ina iya tuƙa mota ko wane lokaci da safe, da rana da kuma dare. Dai kawai bana da kuɗi ne. Amma gaskiya na so in samu motan kaina.

Yanda nake sara ayyuka da suka fi mahimmanci shine. Da dare ne kafin ma in kwanta, sai in binbini kuma in rubuta abubuwan da zan yi washe gari, bayan ɗaya cikin bayan ɗaya, domin idan na tashi. Ba zan rikice me zan fara ba. In sa cewa ai abu na farko me yiwuwa zan yi addu'a, na biyu zan motsa jini, na uku kuma in yi. Nema abincin da zan karya kumallo, da kuma me zan yi a rana ga baki daya. Ina tabbatar cewa duk abun da zan yi suna nan a jere ɗaya bisan ɗaya, domin kar kuma in manta me na sa zuciya na zan yi a ranan. Yanda nake gudanar da ayyukana kenan, ko kayan da zan sa ma da dare nake iya tunanin me zan sa washe gari.

Eh lallai akwai dangantaka sosai tsakanina da abokan aiki, don muna mahamala sosai muna nan kaman iyali ko kuma ce sinsiya maɗaurinki ɗaya. Don duk muna ƙwalafa zuciya ga abin da ya kamata mu yi, mu ci ma borin moriyan aikin da muke yi. Mun san junanmu da sunayen mu, mun san yawon ci'ina muke da zama da kuma iyalen mu. Muna da lambar wayar da muna kiran juna. Idan muka zo aiki, kowa zai fuskanci abin da ya kamata. Wani sa'an muna samu muyi taruwa ko muyi mitin, mu tattauna me ya kamata mu yi a rana, me ya kamata kuma mu ci moriyansa. Kowa sai a raba masa aikin da zai yi a wannan ranan. Haka muke yi, muna kula da juna kuma sosai. Ba sa saguwa a tsakaninmu. Kowa yana tabbatar cewa ya kula da ɗanwansa. Idan akwai matsala haka sai mu same shugaba shi zai kira mu duka a zo ayi zama, a tattauna a ji mene matsalar kuma ina mafita, wani hanya ne za bi a shawo kan wannan bala'in. Wani sa'an ana iya samu rashin jituwa amma ba zai hana a nemi hanyan da za shawo kan wannan rashin jituwan ba. Domin aiki da jama'a sai a hankali lalle kuwa. Yanda muke yawan gudanar da aiki da abokanayena kenan.

An ce barkono ba abin wasan yara ba ne. Lallai kuwa ina jurewa barkono mai yaji amma ba a sake hakan nan ƙawai ba. Wani lokaci har zufa ke fita mun a kai domin yajin da ke cikin barkono. Ina son barkono a cikin abinci sosai don yana ba ni kwarjinin ci amma idan yajin ya yi yawa to me na iya banda in jurewa yajin.

Ba na shan magani kullum, amma idan na ji rashin lafiya ko kuma na ji jikina na kasala ko na ji jikina kamar yana mutuwa, haka nan ina iya sha magani domin in samu kuzari. Amma wasu yanayin ina zuwa wajen likita ne ya gaya mun magungunan da zan sha da damuwun da yake damina. Idan na ji mura ina iya jin sayi maganin mura ko tari.

Duk dai ya dangana, zama a kujera ko a taburma, idan na fita angwa mafi yawa kujera nake samu sai in zanna a kai ko a bakin kofa. Yawanci abun da ke sa ni zanna a kan taburma shine ko idan ina wannan wasan motsa jiki, don a kan da taburma nake yawan yi. Wannan lokaci ina iya in zanna kan taburma amma yawanci a kan kujera nake zama.

Ba kuɗin aiki kawai nake rubuta idan zan kashe ba. Duk kowane kuɗin da ya shiga hannuna ko kafin ya shiga hannu, ina tabbata cewa na rubuta me da me zan yi amfani da shi, ya kuma zan kashe wannan kuɗin. Dalili shine kar in kashe kuɗi kawai a wofi a banza in zan, zan na ban fahimci me amfani da wannan kuɗin ya yi mun ba. Shi ya sa sai in ɗauki lokaci kafin ma in ji kuɗin ya shiga hannuna, in rubuta abubuwan da ya kamata zan yi da kuɗin. Mene bukatun da nake da shi? Sannan wanne ne ya fi mahimmanci mun? Wanda bai da mahimmanci shi zan sa shi a ƙarshe don ko kuɗin ya kasa, na san cewa na ciwa bure wannan kuɗin.

Ni mai bin doka ne sosai lallai kuwa. Idan aka ce layi ake bi sai in tabbatar cewa na bi wannan dokar. Na bi layi ɗaya bayan ɗaya. Ba zan taɓa yin yarda in ji cewa na karya doka. Na bi ta wani ɓarawon hanya domin in ganne cewa burin rayuwata ba, amma ko layi in yaya sau wanda take da shi sai na tabbatar cewa na bi wannan layi don in zama abin koyo ga duk wanda yake wajen.

Ina son miya kaman taushe da miyan kuka, da miyan kuɓewa da kuma lalo. Kuma ina son jan miya. Dan idan na ji zan ci shinkafa sai im amfani da jan miya ko idan zan ci taliya. Amma jifa-jifa ina son miyan yauki kaman kuka da lalo, da kuɓewa da kuma miyan taushe. Su ne ire-iren miyan da nake so.

Lallai kuwa ina adana takardun aiki yadda nake ajiye, ina tabbatar cewa ban ajiye su inda yara ko kuma za a samu matsala ba. Ina keɓe su ne inda duk wani bukatan da ya tashi ana bukata cikin gaggawa ko kuma cikin hankali de za a same su. Kuma ina ajiye su a kan ka’ida yanda ko bana nan duk wanda ya zo zai duba wani takarda dai zai gan ak, an ajiye shi a kan ka’ida yadda zai zama da sauƙi a nema duk abun da za a samu.

Wato idan na ci abinci, raguwan wannan abincin sai in ajiye domin in ɗuma washe gari in ci. Ina cin ɗumemen abinci. Ina tabbatar cewa ban yi wasi da abinci ko kuma in zubar da shi ba. In na tashi ci zan ci shi, da ka yi yanda ba zai zama cewa in yi kwana gobe ba za a iya ci ba, ko kuma sai in raba kashi biyu. Saura zan ajiye sai gobe in ɗuma in ci. Wato yanda nake yi da raguwar abinci ke nan.